Eh, alalhaƙika indai da safiya ne, nakan sha Lipton ne da biredi. Wani sa'in kuma in sha kunu da ƙosai. Sa'annan kuma wani lokaci kuma inci ɗumame.

Eh, wannan ya danganci yanayin da gidan ya kasance. A ma ala haƙika a kullum dai mu kan share gida da safe sa'an nan kuma kan share da yamma. Amma idan aka samu watakila an yi wasu biki haka to mu kan share har maybe watakila bayan an gama hidima hidima na bikin.

Eh wayata tana daidaita haske da kanta, sai dai wani lokacin idan bana son ya rinƙa daidaita haske da kansa, sai in kashe wannan daidaita hasken da ke kan waya. Amma halal haƙiƙa wayata tana daidaita haske da kanta.

Eh, ina son kallon faɗuwar rana don wannan yanayi ne wanda yake ba wa zuciya nishaɗi sa'annan kuma abu ne wanda ke tabbatar da isan Ubangiji a ga dukkan wani halitta.

Eh, alal haƙiƙa ina son ƴaƴan itace da dama. A daga ciki, a ina son dabino, ina son gwaiba, ina son gwanda, ina son kuma lemu. A sa'annan kuma da kankana da dai sauransu.

Ah hala, hakika nakan magance koke-koke ne ta sauraron mai koken. Sa'annan in san ina inda matsalan yake kafin na ce komai.

Eh wayata tana ajiya da dama don ƙwaƙwalwarta na da girma sosai ta yanda zan iya ajiye abubuwa da yawa. Tabbas wayata tana cika ajiya.

Eh nakan kunna tsaron batiri a lokacin da idan nayi la'akari cewa babu wuta, sa, annan ba inda zan samu wuta inyi cajin wayata, to nakan kunna tsaron batiri idan a kasancewa ina online a ko wane lokaci.

Eh, a wurin aiki ina, na kan ci abinci a kantin na wurin aiki, sa'annan kuma wani sa'in idan na ji. Abincin nasu bai yi min ba, na kan fita waje, in je kan hanya in ci abincin da nake son ci. Wani lokacin kuma ba na cin wani abu kawai dai sai dai in sha drinks.

Alal hakika muna tsarkake gida a kullum, a ko da yaushe musamman inda ya haɗa da bayan gida da kuma a a ƙofar gida da kuma harabar dai a cikin gida, ɗakuna da ya haɗa da ɗakuna da ɗakunan kaji da wasu sauran dabbobi kamar su awaki. Duk mukan ƙoƙarin ganin cewa mun tsarkake su haka.

Eh, a cikin launuka da na fi so gaskiya na fi son launin fari. Sa'annan nakan so launin, ah, blue, da kuma, ah, in ce launin fari da ya ke haɗe da baƙi. Wannan launi ne wa'yanda ina san su sosai. Sa'annan kuma nakan so wasu sauran launi kuma wayanda ba su kasance suna da duhu ba.

Alal haƙiƙa ina amfani da intanet a kullum, a koda yaushe, kusan kowane lokaci. In har batirin wayata ta na da caji to tabbas wayata ah, intanet tana connected da intanet. Ba na kashe datar waya in ba dai wani lalura ba. Kusan ko wane lokaci datar wayata tana kunne.

Eh tabbas ina jin tsoron ƙwari musamman a ƙwari da ba ka san illan da zai iya wa jikinka ba a kuma a ga harka ta ƙwari ba za ka iya bada tsaro a ɗari bisa ɗari ba to tabbas na kan ji tsoron ƙwari dan ba ka san illansa ga jikin ɗan adam ba. Tabbas kwari abin tsoro ne.

Eh ina son daukar hotuna a musanman idan muka je wurin biki ko kuma muka je ah wani aiki haka. Sa'annan aikin yana buƙatan a ɗauki hotuna dan a shaida wa wanda ya bada aikin. To tabbas nakan ɗauki hotuna.